Yaushe ne kake cajin wayanka? Hmm, na kan yi cajin wayana daga lokacin da wayana ya kai arba'in%. Da abin da nake fin ajiye shi, in jona mashi caji saboda ka in kashe mashi batiri da sauransu. Wannan shine lokaci, cikakken lokacin da na fi yin cajin wayana. Wani lokaci kuma na kan yi cajin wayana lokacin da zan yi bacci. Na kan jona shi a caji domin in nashi da safe in same shi cikakken caji.

Bokatai nawa kuke da su a gidanku? Eh, to muna da bokatai da yawa saboda tara ruwa da kuma ɗebo ruwa, yin wanki da wanke wanke da kuma yin wanka. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda dole sai da bokitai ake amfani da su. To shiyasa muka ajiye bokatai da yawa. Muna da bokatai sama da goma sha biyar saboda kowane fat da bokitin shi. Ba ma ɗaukan bokitin wanka, muyi wanki, muyi wanke wanke da shi. Ba ma ɗaukan bokitin da ake ɗebo ruwan dafa abinci muyi wanki da shi. So kowane bokiti mun bashi lokacin, mun bashi fat ɗin shi da muke amfani da shi.

Ana kunna tsaron bature wato CCTV kenan ake nufi, ko kuma wani alarm wanda zai nuna maka cewa akwai matsala a tattare da inda kake? Eh to, mu dai bamu da wannan gaskiya amma mukan je gidaje irin su gidajen masu kuɗi da in muka je aiki. Mukan ga irin wannan abubuwa waɗanda suke ɗaukan bidiyoyinmu ko voice namu suna tarashi a wani wuri domin tantancewa kai mutumin arziki ne kazo gidan nan ko ka zo da wani abu. To gaskiya muna ganin irin waɗannan a gidajen masu kuɗi amma bamu da shi ban lantana ma mu kunna.

Kana sha ruwa mai sanyi? Hmm, nakan sha ruwa mai sanyi musamman ma a lokacin zafi, idan waida na zafi ya juya, nakan buƙaci ruwan sanyi. In zan ci abincin dare ma nakan buƙaci ruwan sanyi. So ruwan sanyi abu ne wanda yake cikin abubuwan na nafi so, abubuwan nafi so a rayuwata. Ina buƙatar ruwan sanyi sosai, ina son ruwan sanyi sosai.

Eh, nake koyar fasaha sabuwa. So in zan koyi sabon fasaha, natsuwa nake yi in kalla masu yi, waɗanda suke koyarwa. In natsu in sa ido a kansu, duk wani movement motsi nasu ina kallon shi. Saboda idan motsi ɗaya ya kauce ma to ka fita daga cikin abin da ya kamata ka koyi wannan abu. Saboda haka bana kawar wa kuma sannan. Ina tara abin da ban gane ba a ko da yaushe, ta wannan hanya ne nake koyan sababbin fasaha. Wani lokaci kuma nakan zauna da kaina in yi tunani, in na yi kaza na yi kaza, zai iya zama kaza. In na gwada abin in to practical kuma sai in ga ya bani abin da nake nema. Ta waƴannan hanyoyi ne nake koyan sababbin fasaha.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? So, mu kayan aikinmu, da yaƙe ni kafinta ne muna amfani da, mu kan yi amfani da zarto, da guduma, mu kan yi amfani da finch bar, shi kanshi finch ɗin, mu kan yi amfani da filing machine, muna amfani da drilling machine, muna amfani da chiseling machine, sannan chiseling mai girma shima mu kanyi amfani da shi. Muna amfani da grooving machine, su ne kayayyakin aikinmu, waɗanda muke amfani da su. Akwai cutting machine, wannan sune kayayyakin aikin da muke amfani da su.

Yaya ka ke taimakawa mutane? Eh, to hanyoyin taimakon mutane yana da yawa. So amma dai wanda nafi bani so na mutum cikin wani hali wanda bashi ba, halin rashi ko kuma wani hali wanda yake buƙatar taimako in kasa taimaka masa. Ina taimakon mutane ta hanyan wasu inda basu abinci, wasu na kan taimake su ta hanyan da basu kuɗi, wasu na kan taimake su ta hanyan da zan koyar da su sana'a, wasu na kan taimake su ta hanyoyi dai kala kala. Mu kan taimaki mutane.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki sosai. Duk aikin da zanyi sai na rubuta form daga sisi da na kashe zuwa dala zuwa sama nakan kashe. Duk abin da zanyi idan na sayi bulo zan rubuta na sayi bulo guda kaza. Idan na sayi siminti zan rubuta na sayi siminti kaza. Idan na sayi yashi zan rubuta na sayi yashi tifa kaza, na sayi dutse tifa kaza. Sa'annan kuma har a je sama na sayi katako kaza, na saya kwano, ƙusan kwano, ƙusan katako duka ina rubuta su. After idan na gama aiki, sai inzo in lissafa in gani nawa na kashe, sannan wannan abun da nagina ɗin saidashi zanyi, nawa ya kamata in mai farashi saboda nima in samu riba. Tun daga siyan filin da na yi, diga waye-waye, duka haƙƙar shi. To ta wannan hanyar ni nake bi in gane abubuwan da ya kamata.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To, ni waya ta yanzu ai, ita ce best friend ina, ita ce abokina. Saboda ko da yaushe waya ta tana hannuna. In ban kan Twitter ina kan Facebook, in ban kan Facebook ina kan Instagram, in ban kan Instagram ina kan, uh, gade applications ɗin kala kala, wa'inda nake amfani da su da waya. Shiyasa yanzu dazaran ma ba waya sai inji ni kawai, rabi nake ba ni da lafiya sosai, so ina amfani da wayana matuƙa don ba zai ƙirgu ba, yanayin yanda nake amfani da waya na ba zai misaltu ba.

Wane irin fim ka fi son kallo? To gaskiya ni na fi son kallon fim irin na annabawa. Irin fim na Annabi Musa, Annabi Isa, Annabi Harun, Annabi Dawud. Sannan, the most fim ɗin da na fi son kallo shi ne The Message. Fim ne na tarihin musulunci, tarihin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ina buƙa, ina son fim ɗinnan sosai saboda fim na annabawa da sauransu.

Kana ajiye kopin bayanan ku sosai kuwa wannan abu ne mai mahimmanci. Abu ne wanda ya kamata duk wani bil'adama ya riƙa yin shi saboda gaba. Saboda duk yadda kake tinani duniyan nan ba haka take ba amma in kuka ajiye kofi na bayanai, shi wannan kofi ɗin ba zai ƙarya ba. So, ko da a gida kake kana biyan haraji dole ne ya zamana cewa idan kun yi maganar agreement kuyi rubutu ku ajiye shi. Idan kana da shago shi ma like that. In kana da duk abin da kake da shi wannan shi ne hanya, shi ne mafita da ya kamata bil'adama ya, ya abun ne, ya ringa rubuta kome da kome. Duk wani magana da za ku yi zama kuna yin shi a rubuce so that shi ne babban hanya na samun nasara.

In kanaso ka kammala, yaya aikata yaya kake kammala aiki a lokacin idan kana so ka kammala aiki akan lokaci, dole sai kayi tsari. To in baka ko tsara ba, dole aiki yazo ya kwaɓe ma. So zaka kasa ayyukanka kashi uku. Akwai ɓangare mai sauƙi, akwai ɓangare na biyu, akwai ɓangare da yafi sauƙi. To daga lokacin da ka zo kana ji ƙarfin ka da ƙasaranka ka fara yin ɓangaren da yafi ƙarfi, ka fara yin ɓangaren da yafi ƙarfi, before kaje shi ɗayan ɓangaren. To sannan ka tsara ma'aikatan ka yanda za su ringa motsi. Wannan, wanda kake gani yafi ƙwazo ka kaishi ɓangare mai mahimmanci. Wanda baida ƙwazo ka barshi a ɓangare na ƙasa. Saboda haka aikinka ya tafi yanda ya kamata. Sannan daka ɗauko wanda bai iya aiki ba guda biyar, gwara ka ɗauko mutumin da ya san aiki mutum biyu zasu maka aikin da mutum biyar ɗin nan ba zasu maka ba. To shi ta wanna hanyar ne aikinka zai tafi ba tare da ya ɓata maka lokaci ba.